Yaya kake ajiye takardun aiki? Ina ajiye takardun aiki ne a wuraren da aka tanada domin killace takardun aiki. Akwai wurare da dama kamar irin su durowa, teburi da kuma kwandon aje takardun aiki. A nan nake killace su domin gudun kar wani abu ya same su. Dukkanin takardun aiki ina killace su ne a tsaftacen gwuri.

Wanne malami kake fin so? Malamin da na fi so shi ne, malamin da ya kasance yana koyarwa tsakani da Allah. Yana koyarwa mutane zuwa hanya ta shiriya, ba tare da duba ba, dangane da ko manifassu iri ɗaya koko me. Ina son malami ya kasance mai tsoron Allah wanda ba ya son zalunci, wanda ba ya amfani da mabiya, da mabiya domin samarwa kansa kuɗi.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? Ina amfani da sabulu kala kala mabambanta. Wani lokacin nakan yi amfani da sabulun wanka, wani lokacin nakan yi amfani da sabulun wanki domin yin wanka da sauransu abubuwa. Idan kuwa sabulu ne na omo na gari, ina amfani da kamfanoni da dama irin su Kelin, Biba da dai sauransu.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? Ina kammala aiki a lokaci ne ta bin hanyoyin dabarun gudanar da aiki. Nakan kasabta ayyukana, kowanne sai in bashi lokaci. Kowanne aiki nakan bashi lokaci in samu kuma in ga na kammala wannan aiki a wannan lokacin da na bashi. Hakan yana temaka min gurin rarraba lokaci ga kowanne aiki.

Yaya kake magance matsalolin aiki? Ina magance matsalolin aiki ne ta nazartar yanayin yadda matsalolin suka samu. Idan naga matsala ta faru, sai in duba in ga daga ina ta samu, sai in bi wannan hanyar da ta samu domin magance ta. Idan matsala da gani ne, nakan yi wa kaina faɗa in ga hanyar da ya kamata in bi na magance ta. Idan kuma wani ne ya haddasa, nan ma zan yi ƙoƙari in ga waye ya haddasa matsalar, in masa nasiha sannan kuma in gyara matsala. Don masa nasiha ne don gudun faruwar wata irin ta a nan gaba.

Kana sanya hula? E ina sanya hula amma ba kowane lokaci ba ina sanya hula a lokacin da na sanya kaya sawa na gargajiya. Ma'ana nayi ɗinki na babbar riga ko doguwar riga nakan sa hula a wannan lokacin. Amma ban fiye sa hula don sanyi ba duk da cewa zafi sau tari yana hana ni saka hula domin idan na sa hula wani lokutan zafi ina zufa.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci. Abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine gaskiya da riƙon amana. Indai ya ka sance kana da gaskiya da riƙon amana a kasuwanci, to za ka samu nasara. Domin masu sayan kaya basa son ka musu ƙarya ko ɓoye ɓoye ko ka damfare su. Indai ka sa gaskiya da rikon amana a kasuwanci, to tabbas kana da nasara.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Ina hutawa a wurin aiki a lokacin da aka ba da hutu, aka ba da lokaci don hutu. Musamman lokacin cin abinci. Idan na ci abinci, na dawo sai kasance da sauran lokaci kafin a ci gaba da aiki. Nakan huta a wannan lokaci ko kuma lokacin da ake warewa don hutu ko kuma kwanakin da ake warewa. Idan kuma naga ina buƙatar hutu, gashi kuma ba mu samu hutu ba, nakan tura da, nakan rubuta in aika da takardar neman hutu.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa a duk ranar da ya kasance ranar kasuwa ce ba ranar aiki ba. Nakan tafi da safe bayan nayi wanka na ci abinci, misalin ƙarfe tara ko zuwa goma. A wannan lokacin nake tafiya kasuwa. Koda a ranakun ƙarshen mako bana wuce wannan lokacin ban isa kasuwa ba.

Kana a pikicin tufafi? Duk da cewa ban fahimci wannan tambayar ba, saboda kalmar pikici ba kalma ce ta Hausa ba. Tufafi kuma ana magana ne na kaya, kayan sakawa amma kalmar fikici ba kalmar hausa ce ba.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? A duk lokacin da nake jin damuwa, na kan yi ƙoƙari in ba kaina haƙuri sannan kuma in dubi meye sanadiyyar haifar mun da wannan damuwar. Zan yi ƙoƙari in ga na magance wannan abunda yai mun sanadiyyar damuwa. Domin ba damuwar ce matsala ba, a'a abun da ya kai ka ga damuwar. In dai baka magance abun dake kai ka ga damuwa ba to ba zaka iya barin damuwa ba.

Me yake baku ƙarin gwiwa ga aiki? Abun da yake ƙara ƙarfafa mana gwiwa ga aiki shine fatan yin nasara. A duk lokacin da ya kasance kana aiki, kasuwanci ko karatu ko wani harka ta rayuwa, ba wani abu ke ƙara ƙarfafa maka gwiwa shine fatan yin nasara. Indai ƙoƙarin ka, indai kana da fatan kai nasara shine ke ƙara ƙarfafa maka gwiwa ko da wahala ko da daɗi ka samu ka ga ka tsaya tsayin daka ka cimma burin da kake fatan ka cimma.

Wane irin wasa ka fi so? Ina da sha'awar wasanni da dama. Wasan da na fi so kuwa shine irin wasan linƙaya a cikin ruwa, wasan harbi, wasan tsere. Waɗannan wasanni suna ƙayatar da ni domin suna ƙara inganta mun lafiya, inganta tunani da ƙoƙarin warware matsala.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine riƙon amana, tausayin juna da kuma faɗawa juna gaskiya. Indai ya kasance kuna abokantaka da mutum, ya kamata ace akwai amana sosai, akwai kuma ruhi na taimakon juna, sannan akwai faɗawa juna gaskiya. Wannan shine zai tabbatar da abokantakarku ta ɗau lokaci kuma a yi ta cikin nasara cikin aminci. Domin ba a ɓoye wa zuciya wani mugun abu ba.

Kana da dabbar gida? Da ina da da dabbar gida, domin da ina da cinƙiya da rago. Amma daga baya bani da dabbar gida, bani da mage, bani da kare, sai dai kaji. A gidanmu muna kiwon kaji sune kawai za mu iya ɗauka a matsayin dabbobin gida. Bayan su ba balallai bane ace muna da wasu dabbobi na musamman basu suna dabbar gida.

Kana riƙe riga a aljihunka, tabbas duk rigunan da zan yi sai na tabbatar da cewa suna da aljihu domin aljihun su ke taimaka mun wajen ajiye waya, ajiye kuɗi, ajiye makullai duk wani abu da zan saka in yawo da shi ko in yi tafiya da shi daga wani waje zuwa wani waje.

Menene kake ji wa tsoro? A zahirin gaskiya ban fiye jin tsoron abubuwa ba amma didda haka bana rasa jin tsoron wasu. Ina jin tsoron dukkanin abun da zai kasance zai cutar da ɗan adam. Misali maciji, kunama da sauran ƙwararrika waɗanda suke da hatsari ga ɗan adam. Ina tsoron hatsari da dukkan wani abu da zai iya cutar da rayuwata.

Wane irin fim kake son kallo? A da na kasance ina matuƙar buƙatar kallon fina-finai na Hausa to saboda yanayin sauyawa da suka yi zuwa wani ɓangare na rayuwa ban fiye son su ba. Ko yanzu ina son duk kowane fim inda zai nuna haƙiƙanin al'ada ta waje ko yanayin addini ko kuma yanayin tarihi na wani abu da ya gabata na gaskiya.

Kana cire takalma a gida? Eh nakan cire takalmi idan zan shiga ɗaki. Amma indai yawon tsakar gida ne ina yin shi ne tare da takalmi. Cire takalmi ko barin takalmi ya ta'allaka ne da inda zan taka. Idan ya kasance inda zan taka akwai shimfuɗa ko wankake ne, wanda idan na cire takalmi ƙafata ba za ta ɗauki datti ba to ina cire takalmi. Indai ya kasance wurin kuwa akwai ƙasa, inna cire takalmin ƙafata za ta ɗauki ƙasa ko datti to a nan fa ba na cire takalmi.

Kana iya yin iyo? Ƙwarai da gaske ina iya yin iyo, in yi linƙaya a cikin ruwa. Domin yana ɗaya daga cikin wasannin da nake so. Yana ɗaya daga cikin wasannin da na tashi ina yi tun ina ƙarami. Ina matuƙar son iyo domin yana burge ni, yana ƙara mun lafiya, yana ƙara mun tunani, yakan ba ni nishaɗi sosai da sosai.

Wane kayan marmari ka fi so? Nau'in kayan marmarin da na fi so suna da ɗan dama. Ina son ayaba, ina son kwakwa, gwanda, abarba da dai sauransu. Ina son tufa, ina son lemu, ina son nau'in kayan marmari na gargajiya kamar irin su mangwaro, goba da dai sauransu domin suna inganta lafiya.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace kwarai da gaske? Ina shan ruwan 'ya'yan itace domin suna ƙara lafiya. Ina jin daɗin shansu. 'Ya'yan, ruwan 'ya'yan itacen da nake ci sun haɗa da ruwan 'ya'yan lemu, ruwan lemu, ruwan abarba, ruwan gwanda, ruwan ayaba. Dukanin su ina amfani da su. Ina son su. Ina jin daɗin shansu kwarai da gaske.

Ina kuke ajiye mukullan ku? Makullai na nakan aje su a aljihu idan ya kasance zan fita kenan ko kuma a cikin jakata. Idan kuwa ina gida, nakan aje su ne a saman teburi ko kuma a cikin durowa. Ina aje su ne wajen da idan na nema ba zan rasa ba ko kuma idan ina sauri zan yi gaggawan ganin su da wuri. Bana wasa da su domin suna da matukar amfani.

Kana kulle ƙofa kullum? A a gaskiya ban fiye kulle ƙofa ba sedai idan ya kasance akwai sanyi ko ana ruwan sama amma indai ana zafi, ina barin ƙofa ta buɗe bana rufe ta domin ina buƙatar iska ya ringa shigowa saboda bana son zafi kokoƙaɗan.

Kana iya ba da barkwanci? Eh, sauti na kan yi maganganu waɗanda suke cike da barkwanci, amma ban fiye zaunawa ba ko kuma in tara mutane kacokan domin in ba su barkwanci. Amma na kan yi barkwanci cikin maganganuna.

Kana sanya safa kullum? A'a gaskiya bana sanya safa kullum. Asali ma zan iya ɗaukan shekara ko fiye da shekara ba tare da na sanya safa ba. Nake cewar nan anfi saka safa lokacin sanyi amma ni kuh da lokacin sanyi banfiya sa safa ba da wuya ka ganni na sa safa befi insa safa sau daya kuh sau biyu ba kuh sau uku a shekara.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo? Eh, a yanar gizo ina rarrabawa sosai domin ban fiya tsayawa a wuri ɗaya ba. Ina raba yanayin wurare da dama. Nakan kasabta wannan in kasabta wancan, domin kowanne ya dace da yadda nake buƙatar sa.

Yaya kake ta fan? Ina tafine ta hanyar amfani da hannaaye guda biyu. Ina buga ɗaya da ɗaya domin ya samar da wani sauti na musamman wanda zai burge ni ya ƙayatar da ni. Wani lokacin nakan yi ta fii domin in ba wata dabba tsoro domin ta gudu daga wani ɓarna da take so ta aikata.